Yaya kake shirya ayyuka wannan tembe ya ne da ana tembe mutum yaya yake shirya ayyuka. Inda kana shirya ayyuka shine zaka faɗa masa a gani cewa ga inda kana shirya ayyuka kenan. In aka tembe ka inda kana shirya ayyuka zaka gaya masa ga inda kana shirya ayyuka.

Kana shan madara? Eh, wanan tembe yana, tembe yana ne, da ana temba yan mutum, yin yana sha madara. In kai kana shan madara, za ka ce wai, "Eh, kana shan madara." Kuma in ba ka sha madara, za ka ce, "A'a, ba ka sha madara." Amma wanan tembaya, in aka tambaye ni cewa ina sha madara, zan ce, "Eh, ina shan madara." Saboda madara dai idan ka sha shine pik, milk. Ina sa a shayi in sha sosai. Kuma yana da amfani a jiki. Ina taimakon, taimakon yara fata kuma yana sa mutum yayi niga sha, niga shine, niga fitar da ciwo. Ina sha madara sosai, sosai.

Kana iya awuwa keke wona tembaya ne ana tembata mutum in yana iya awuwa keke. In aka tembe ka chewe kana iya awuwa keke, zaka ce “E” ko “A’a” baka iya awuwa keke ba ko kuma E iya awuwa keke. Wona tembeya ne asen chewe in mutum ya iya awuwa keke. In aka tembe ani chewe ni ina iya awuwa keke, zan ce “E”. Cewa ina awuwa keke kullun kullun zibi de awu keke so uku ba de arana na. In soba ze ite piya in je wune wune in je nke wune wune wune mutum in ko in je inbade sako. Ina awuwa keke sose sose kuma wonan keke ba de chewe se an da agani in awu shifa ina awu ko keke de ke ina. Wonan keke nan dele ka awuwa shini na keke, wona keke na pep ko keke de na government ya ka aji.

Ka na iya jefa dutse nesa? Wani tambaya ne da ana tambaya mutum in yana iya jefa dutse nesa. In aka tambaye ka kana iya jefa dutse nesa, za ka iya kace eh ko kuma ka ce a a. Dalili, in ka iya jefa dutse nesa, za ka ce eh ka iya jefa dutse nesa. Kuma in ba ka iya ba, za ka ce a a ba ka iya jefa dutse nesa. Dutse, jefa dutse nesa shine manne ce wai in za ka iya jefa dutse da kina zuwa nesa sosai sosai. Kuma in aka tambaye ni ce wai ina iya jefa dutse nesa, zan ce eh saboda ina iya jefa dutse nesa. Ko kuma in jefa, in na jefa wasu abubuwa nesa. Kuma ina ɗauka dutse ina iya jefa dutse nesa sosai sosai saboda ina daise yi kuma ina daise yi sosai. Jefa dutse shine ina iya jefa dutse nesa sosai.

Yoshe, Yoshe keke wuta wa awu aiki. Wona tembe ana, ana tembe mutum Yoshe yake wuta wa awu aiki. In kana, rana da kana wuta wa misali ana tembe rana da kana wuta awu aiki. Kumande wana litininde, ku wana Alhamis ne, ku rana na labari le kana wuta wa aiki zakaci. In na wuta wa na kaza, wa na kaza ne ke wuta awu aiki. Kumani in aka tembeni ce Yoshe ne, ne ke wuta wa awu aiki, ce masa rana asabar ne ne ke wuta awu aiki. So in na je aiki le ke rana litin, juma'a, rana asabar, zem wuta le na rana lahadi ne ke wuta awu aiki. So rana lahadi aiki rana asabar le rana lahadi. So wadi zem wuta sosai sosai.

Yaya keke tefiya zuwa wurare wana tembiya na tembiya nide ana tembe mutum yayi yake tefiya zuwa wurare. In aka tembe ni wana tembiya zai ce musu ina ka tembe mutum cewa yayi yake tefiya wurare zai ce wai inda yake tefiya wurare ko a keke napep ne ko a keke mashin ko a cikin mota ne ko yaya ne ko a kasa yake tembiya ko a keke. Toshi yake tafiya wajen aiki ne shine zai fada amma dai ilna ka tembe ni ya yake tefiya wurare zai ce wai ina tefiya wurare a keke mashin. Zan au mashin na in je inda nike so in je in dawo ake lokaci haka nike tefiya wurare a keke mashin inda in je ko ina inda yake so in je inawo.

Kana shan ruwa mai sanyi? Wannan tambayar ne da ana tambayar mutum in yana shan ruwa mai sanyi. Haka ka ci bika cewa kana shan ruwa mai sanyi. Zakayi aka ce "Eh, kana, kana shan ruwa mai sanyi." Ko kuma ka ce "A'a, ba ka shan ruwa mai sanyi." Yanzu ne in kana shan ruwa aka ce cikin, inda aka tambayi ne "ina shan ruwan sosai, ruwan sanyi?" Zai yi cewa "Eh, ina shan ruwa mai sanyi." Saboda a cikin zafi ina, ina, akwai zafi ina shan ruwan sanyi sosai, sosai. Saboda ruwan sanyi yana mun amfani, yana kashe mun kishi. Kuma inda a cikin zu-- a cikin zafi ne bana, a cikin zafi ina shan ruwan sanyi. A cikin sanyi bana shan ruwan sanyi saboda kai amfani a mura, mura kuma fara tari. Amma a cikin zafi ina shan ruwan sanyi sosai, sosai. Yanzu dai cewa cikin sanyi muke bana shan ruwan sanyi. Bana shan ruwan sanyi a wanke wannan lokaci ina shan ruwan zafi ne nake sha. Saboda yana lokaci na ruwan zafi ne kawai zai yace mai kimar tun sha ji kimar tun zai, zai sanyi ba. Kuma mutum zai fita zafi cikin sanyi ba ko kuma ya fara tari. Ko kuma ya, ya fara rashin lafiya. Ni ina, bana shan ruwan sanyi a irin wannan lokaci dai cewa cikin sanyi ne muke. Yea, yanzu.

Ka na amfani da sorron net? Eh, wana tembe ya ne, ana tembe mutum, eh yana amfani da, amfani da sorron net. In ka na amfani da sorron net, za ka ce, "Eh, ka na amfani da sorron net." Kuma in ba ka amfani da sorron net, za ka ce, "A'a, ba ka amfani da sorron net." Sorrow, sorrow net shine yake temeke mutum, ya raba mutum da sauro, kar sauro ya cijishi mutum, ko kuma kaiya samai malaria. To, in aka tembeyeni cewa ina amfani da sauron net, zance, "Eh, ina amfani da sauron net sosai, sosai." Lokacin zafi ina jinga koyi, lokacin da akwai, uh, sauro, inasa sauron net temekeni, ya rabani da sauro, kai sauro yake cijeni. So ina amfani da sauron net sosai, sosai kuma ina temekeni.

Ka na fi so miya mezafi ko me san yi na tambaya ne da a na tambayan mutum yana fi so miya me zafi ko mesin. Aka tambaye ka ce wai kana son miya me zafi ko me sanyi zaka ce masu "eh" in kana son me zafi ko kuma in baka son me zafi sai me sanyi zakace a'a bana son miya me zafi sai me sanyi a na tambaya ne da akatimbin ci wai ni na so miya me zafi ko me sani sai nace nafi son miya me zafi. To miya mezafi ya na taya ni in ci abun ci sosai sosai shi na fi so shi fi yadda miya me sanyi.

Me kakeyi lokacin da ruwa yake zuwa? Wana temba yaa ne yanda na tembeyan mutum. Me ya ke yi lokochi nde ruwaa ye na zuwa. Abune ka na yi kapi lokochi nde ruwa yake zuwa da kafada. Wasu nde loko pi nguru wa ye na zuwa su na zuwa warisu kuma gida. Domin wasu suna shago za su kwashe ka yan su ye shi ga chiki. Wasu wa su na aiki mbe kila na yida su kwashe ka ya aiki su su kwashe a chiki. Wasu de ya wa basa yi ko mi le waa ye na zuwa basa su waa ye pata aikin da suna yi. Na aka tembeye ni che we me ke ke yi lokochi nde ruwa yake zuwa ze che we ina wuta wa gida na chiki na aiki na wuta wa gida aiki na lokochi nde ruwa yake zuwa. Ko ina awaje ni gudu ze ne da gudu da wu wa gida soba de bana so ruwa ye sa me ni awaje. In ruwa ye na zuwa ina daukan loko china inko ma gida. Bana yi abubuwa de be kamata ba ko kuma bana su awaje ina de ruwa ada ye ado gogo ye na zuwa.

Kana iya motsa jiki, kana yi motsa jiki kullum? Wannan tambaya ne da ana tambayan mutum in yana iya motsa jiki kullum. A ka tambaye ka kana iya motsa jiki kullum, za ka ce eh ko a'a. Kuma in kana iya za ka ce eh kana iya. In ba ka iya motsa jiki kullum, za ka iya za ka ce a'a ba ka iya motsa jiki kullum. In aka tambaye ni, cewa nakan iya motsa jiki kullum, zan ce eh ina iya motsa jiki kullum. Saboda kullum-kullum nakan motsa jiki.

Yaushe kake yin wanka? Wana tambaya ne da ana tambayar mutum a yaushe yake yake yin wanka. In kana yin wanka kullum kullun ko da safe ne, zakace in na yin wanka na kullum da safiya, nikeyin wanka na a kullum. Inma ba ka yin wanka wanka a kullum ne zakace baka yin wanka a kullum ko kuma zaka iya ce t da rana ko da dare ne kana yin wanka. N'na ka tambaye ni yaushe nake yin wanka nake yin wanka zan ce ina yin wanka na kullum da safe da rana wani zubin da daddare kafin inyi bacci. Da safe kafin je wajen aiki da rana nan da rana da wajen aiki da daddare in zan kwanta wani zube. Haka nake yin wanka a kullum kullum nake yin wanka na.

Eh keke ji ranar biyan albashi. Wato tanbayane ana tanbayar mutum ya yake ji a ranar biyan albashi. Ni in kana yi, in dai kana jin daɗi ne za ka ce kana jin daɗi lokacin biya, ranar biyan albashi. Ko kuma ka ce kana, kana farin ciki ranan, ana biyan albashi. Ni in a ka tambaye ni, ya nake ji, lokacin nake biyan albashi? Ina jin daɗi in za'a biya albashi.